Gaskiya, mu muna kunna kendir a gida, amma idan ba mu da wuta ne muke kunna kendir. Kuma muna da kendira sosai a gida. Abin da ya sa muke ma kunna ne idan ba mu da wuta. Mu dinga ganin abin da za mu yi da daddare idan ba mu da wuta.

Gaskiya ni bana share ɗakina sosai ba. Zan iya cewa sau ɗaya ne nake share ɗakina. Dan ni da kuke ganina haka, ni bana son aiki. Abun da ya sa ina share ɗakina sau ɗaya a rana.

Gaskiya dai ni bana karanta jarida, dan ni ina da waya. A waya ne nake gan komai da komai. Ko wani labari da nake so. Abun da ya sa bana karanta jarida kenan. Amma zan yi koƙari in gan ko zan iya karanta jarida wata rana.

Gaskiya wurin da nake cin abinci a gurin aiki shine cafeteria na aikin mu. Gurin da ake sadda mana sadda abinci a gurin aikin mu shine muke kira cafeteria. Can ne muke cin abincin aiki.

Gaskiya ni ina zuwa gidan film da budurwana idan za mu je shaƙatawa sai mu je gidan fim mu kalla fim ni da ita. Muna kallon fim sosai a gidan fim kamar ran sati da ran lahadi ne nake zuwa gidan fim kallon fim.

Gaskiya, wata da aka haife ni shi ne January. A January ne aka haife ni. Ni, mama na ta haife ni a watan January. Shi, shi ne lokacin da aka haife ni. Shi ne watan da aka haife ni.

Ba zan ce ina ba na shuka tsire a gidana amma ni ina shukan tsire sosai a gida sosai ba kaɗan ba fa. Dan na koya shuka tsire daga gurin babana. Shine ya koya mana yadda ake shukan tsire a gida. Abun da ya sa ni ina shuka sosai.

Gaskiya ni ina tafawa da hannu a hagu na don ni ba hagu ne nake amfani da shi. Komi da na kome da zan yi, hagu nake amfani da shi. Haka ya sa nake tafawa da hannun hagu. Na iya tapawa da hannun hagu sosai amma ban iya da dama ba.

Eh, ni ina kunna sanarwar app. Dan ka san wani lokaci za ka yi, don dinga yin abu na manta an tura mun saƙo. Haka, haka yasa nake tu-, nake kunnawa sanarwar app don a dinga gaya mun wa ya tura mun wani abu ko me yake faruwa a apps ɗin.

Gaskiya dai ni zan iya cewa sau dubu nake amfani da intanet ma. Dan ni ina, ina, ina, ina research, ina duba, ina duba labarai, ina duba kome da kome a intanet. Abun da zai, zai, iya sa ni kullum ina amfani da intanet.

Gaskiya, ni idan ina son zubar da sharan mu. A gurin ƙofar gidanmu akwai kwandon shara. Ni a kwandon shara nake zuba sharanmu a gida. Kullum idan zan kai shawar, shara, shara waje, zan kai gurin kwandon sharan mu, mu sa. Gurin ɗin nake zuba sharan mu.

Gaskiya ni yanda nake magana da abokanan ciniki na shine ina masu magana a hankali kuma ina girmama abokanan ciniki na yanda nake masu magana kaman ina girmama su ne don su ƙara zuwa gurina su same ni, su yi ciniki da ni kuma.

Gaskiya yadda na ke jure zafi shine na yi kamar abun ɗin bai dame ni. Haka na ke jure zafi. Idan aka, kamar in ce an nushe ni ko, in na yi kamar bai dame ni ba, zai min zafi ba. Amma in na yi kamar ya dame ni, zaka ga ba zan iya jure ba.

A gaskiya ni ina son in zauna kusa da taga. Don idan mutum ya yi tusa kamar ina da aiki, zan ga iska zai. Na zauna ta wurin taga, za ka gan iska ya ɗauke wari da ni ba zan ji wari ba. Don ina wurin taga na cika, na cika son zama a wurin taga.

Gaskiya yanda muke aiki da ƙungiya shine farko za mu duba abunda ƙungiya ɗin suke so, kafin mu je wurin su mu gan ko ƙungiya ɗin za su iya yi, yi ma na, yi haɗa hannu da mu kafin muyi aiki tare. Haka muke yi.

Gaskiya ni ina waƙa cikin zuciya na sosai, eh mana na iya waƙa a cikin zuciya na. Dan ni idan zan yi waƙa bana so kowa ya ji abin da zan ce. Don kaga a zuciya na zan yi waƙa da yawa. Don bana so mutane su ji abin da nake yiwa, cewa.

Gaskiya yanda ni ina ajiye kuɗina shine ina sa kuɗina a wallet ɗina ko idan bankin wallet dina zan kai kuɗina POS ko in kai kuɗina banki a ajiye mun kuɗina a banki. Haka ni nake ajiye kuɗina.

Gaskiya, gidan abinci da na fi so a Najeriya shine Chicken Republic. Chicken Republic akwai ko wane kalan abinci da nake so. Abinda yasa ni na cika son chicken republic kowane irin abinci kona turawa kana so akwai a chicken republic.

Eh, ni haka ina da katin kasuwanci. Dan kalan kasuwa na da ni ke yi. Idan ba ka da katin kasuwanci, mutane za su sa kai maƙaryaci ne ko kai kai dan damfara ne. Dole abin da ya sa ina da katin kasuwanci.